Mukan yi amfani da wutan itace a lokacin da gas cooka bai yawaita ba. A lokacin muna iya amfani da wutar itace domin girki, domin girka ruwan wanka, domin girka abinci da sauransu. Girki da wutan itace ya kasance abu ne wanda ake yin shi a zamanin baya. A yanzu kuma ana amfani da gas cooka da gawayi. Duk da hakan, wutan itace, yin amfani da wutan itace ya zama dole ne sai an yi amfani da shi. Dalili, sabida girki mai yawa gas cooka ba zai ɗauke shi yanda ake so ba. Haka zaluka, girki da yawa gawayi ba zai ɗauke shi ba, sai ta hanyar amfani da itace, wutan itace. Ta wannan hanyar hakan sami yin amfani da shi. Ko a yanzu da zamani ya zo ake amfani da wutan it-- wutan gas cooka da wutan gawayi. Hakan ya kasance cewa in ka samu gida kaman guda ɗari haka suna amfani da gawayi, za ka samu gida hamsin suna amfani da gas cooka. In ka samu gida ɗari suna amfani da gawayi, za ka samu gida hamsin suna amfani da icce. Haka abun yake sabida ko da yanzu an samu cigaba, icce ba a zubar da shi ba saboda shi ma yana da nashi matsayin sosai wurin yin girki. Musamman ma in girkin da za ku yi yana da yawa. Wutan icce ya kasance yana amfani gurin yin gagarumin girki da kuma ƙananan girki. Sai dai shi matsalan shi a lokacin da ka gama aiki da shi, lokacin za ka ringa izawa shi gawayi tafiya yake cinye gaba ɗaya. Shi kuma wutan icce za ka kashe shi in ka tashi amfani da shi ka zo ka ƙara. Kawai dai ɗin ya kasance cewan wasu suna amfani da wutan gawayi a room, a suna amfani da shi kuchin room. Ma'ana suna amfani da shi a ɗakin girki. Shi kuma itace sai dai ku kunna shi a waje. Shi ya sa wasu da yawa suka rinjaya suka koma ma gawayi. Shi h-haka shi ma gas. Amma in baici ga haka wutan itace tun lokacin muna yara, da shi iyayenmu suke mana amfani. A girka mana abinci da ruwan wanka, a girka mana shayi. Haka ma har na hidiman biki in ya zo ana amfani da wutan itace sabida ya kasance yana da nashi amfani sosai. Shi ya sa ko a yanzu, in dai za ka ƙirga gida guda hamsin kaga gawayi, to za ka ƙirga gida ashirin ka sami suna amfani da wutan icce sabida wutan icce da na gawayi ba ɗaya ba ne. Dan shi wutan gawayi yakan cinye direct ne, shi kuma wutan icce iza shi yake buƙatan a yi a lokacin da ya ƙasa hakan ƙara mai icce. Bayan an ƙara mai icce, yakan kasance in ka gama amfani da shi za ka kashe hankalinka a kwance ba sai kuma hankalinka ya tashi ba. Shi bambancin wutan gawayi da na icce kenan. Shi wutan icce mafiyawa wanda suke girkin yawa sun gane masu ringa kunna wutan iccce. Amma game ƙaramin girki yakan yi amfani da wutan gawayi sabida wutan gawayi ya kasance shi ma akwai inda basa yin amfani da shi. Sai dai su ringa amfani da wutan gas cooka saboda shi gas cooka shaf shaf ne yake girki sai dai yana da nashi hatsarin. Hatsarin shi shine bai so ai nesa da shi. Shi ne babban matsalan shi kuma bai so ana waya a kusa da shi. Amma shi ko wutan itace za ka kunna shi ka je kayi tai sabgoginka.